So lokaci by lokaci, indai na ɗauki hoto ne, nakan ajiye shi a kan galari dina sai kuma Google Drive. Sabida kar wata rana na zo na rasa wannan hoton, musamman ma idan hoton yana da amfani a gudina sosai.

Gaskiya jiya a inda nake ban taɓa amfani da hawa lifta ba. Na fi amfani da matattakala sabida a yankin da muke nan ne muka fi amfani da shi a matsayinmu na masu ƙaramin ƙarfi. Lifta kuwa bana ganin ta inda nake gaskiya. Amma matakala?

Eh, shugaban aikina dangantaka ta da shi ya zama to kamar yayane. Mun taso unguwa ɗaya, ya san mu tun muna yara. Mun girma, sun san mu, sun san halayen mu da duk wani ɗabi'una mu. Wannan shi ne asalin dangantaka da ke tsakanina da shi.

Lokacin da nake hutawa bayan na tashi daga aiki ne. Zan je gida in kwanta in huta sabida in samu natsuwa, in samu ƙarfin aiki, in samu ƙarfin yadda zan je wurin aiki gobe.

Eh ina son kallon wata da daddare saboda idan na kalle shi, na kalla abubuwan da ke jiki. Yakan sa ni nishaɗi da farin ciki. Masan nan ina ji a jikina ina tabbatar da wannan iko ne na Allah cikin halittar.

Teburinmu na wurin aiki yana da tsawo yana da faɗi sanmana muna ajiye littattafai da duk wani record ɗinmu a saman shi sannan kuma ƙasan shi yana da wata loka wadda muke zuba abubuwanmu masu mahimmanci a ciki.

A wajen aiki kafin na yanke shawara na kan tuntuɓi mutanen da mu ke tare da su, wanda muke aiki iri ɗaya. Ina neman shawararsu kafin in yanke hukunci. Su ma suna neman shawarata a yayin aiki saboda mu tabbatar da abin da ya dace.

Gaskiya dai ni ban fiye san kayan zaƙi sosai ba. Kuma haka ma na gishiri ban cika ina amfani da shi amma shi ma ba sosai ba. Ko wanne dai ina amfani da shi yadda bai saba ƙa'ida ba. Amfani da gishiri bai cika sosai ba.

Ina zuwa aiki akan lokaci. Bana yarda in saɓa ƙa'ida. Ina fita kamar misalin ƙarfe bakwai. In tabbatar da takwas tayi min a dai-dai ofis dina. Wannan shine daidai ƙa'idar aikin da nake bi.

Eh ina cin tafarnuwa amma ba kodawane lokaci ba. Idan kaga na ci tafarnuwa to sai dai ko a cikin wani magani aka haɗa da ita ko na sha ko na shafawa ko kuma a yaji da ake amfani da shi. Am.

Ina sauraron karatun Alqur'ani sannan kuma ina jin kiɗa kaɗan kaɗan. Sannan nakan ɗan raira waƙa nan da baƙi na ba tare da na ji kiɗa. Sannan nakan shiga cikin abokai na don yin wasa da dariya da su na lokaci bayan lokaci.